Wannan tambayar tana cewa kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A zahirin gaskiya, ni bana ƙetare ƙafafu, sai in ya kama. Lokuta lokuta ne, ba kowanne lokaci ba nake ƙetare ƙafafu ba.

Yaya, yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? A yadda nake tsaruka, tsara ayyuka masu muhimmanci shine nakan ɗauke su ne ɗaya bayan ɗaya, wanda ya fi wuya nake fara yi sai in zo kan wanda ba shi da wuya.

Kuna sauraron rediyo? Tambayar kenan. Eh, zahirin gaskiya ina sauraron rediyo saboda samun labarai masu muhimmanci sosai.

Tambayan nan ta ce, yaushe kake yin wanka? Ina wanka ne da safe da sassafe da asuba ke nan. Wajen ƙarfe shida nake yin wanka.

Kana ta-tauna, eh kana taunawa goro tambayar kenan, watan kenan wai ina tauna goro? A'a ni bana tauna goro saboda abu ne wanda ke haifar da rashin lafiya a jiki.

Wannan tambayar ta ce yaushe kake kwana kullum? Eh tou, nakan kwanta bacci kullum ne abin da ya tashi daga karfe takwas da rabi zuwa tara. So amma saboda wannan salensho wani lokacin na kai kai sha biyu, karfe daya ma ko karfe goma sha ɗaya.

Tambayar nan ce kana son kallon faɗuwar rana? A'a, gaskiya ban cika son kallon faɗuwar rana ba, saboda a yankin da nake.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida wasu lokutan, amma shima ba ko da yaushe nake karantawa ba. Amma ina karantawa.

Kana raba abincin ku da mutane? Watan abincin da in aka dafa muna ci tare da wasu? Eh, muna ci tare da wasu. Wasu kuma muna rabawa.

Tambayan nan tace ya ya kake son dafa ƙwai? Ƙwai eh to nafi son a dafa shi ya dahu, liƙis, ya dahu sosai.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ƙwarai kuwa na iya tuƙa mota saboda ni, eh, na fara koyon mota tun ina sakandari aji na biyu.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? A yayin da na shiga wurin aiki gaskiya babu maganar hutu a wurin nan. So bana hutawa a wurin aiki, sai dai in na ga cewa yara sun fito.

Kana lulluɓe, kana lulluɓe da bargo, watan ina lulluɓi da bargo? Eh, ina yi a lokacin sanyi amma.

Kuna da manufa na wata wata? Eh muna da shi, duk da dai a babu abun cika manufar.

Kana shan madara? Ka yi, a yi, ina shan madara kuma ina son shi sosai. So ina shan madara ba ma kaɗan ba sosai kuwa.

Kana amfani da, a mataimakin murya, wato microphone kenan da speaker. Ya danganta da ko wanne irin wuri ne. Ina amfani da shi amma ba kowanne lokaci ba.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To ina ajiye hotunan wayata akan galeri da kuma imel ɗina.

Nawa matashin, matashin kake amfani da su? Wato matasai guda nawa nake amfani da su akan katifa ta? Matasai guda huɗu ne nake amfani da su.

Wa yake kakkafa maka baya? Wacce take kakkafa min baya, ita ce matata.

Ya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh to sai na duba da kyau, na tabbatar da cewa eh, aikin ya kammalu kuma an yi shi yadda ya dace.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullun. Kullun ina motsa jiki, tabbas wannan haka yake.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, lokuta-lokuta amma kuma ruwa mai sanyin ma mara sanyi can sosai.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan ƙwallon ƙafa nake yi a waje saboda na fi son shi a kowane wasa.

Sau nawa kake wanke tufafi? Tufafi ina wanke tufafi idan kana magana in nazo wanki ne a lokaci daya nakan wanke tufafi ne sau uku.

Wanna tambayar ta ce sau nawa ka ke ƙidaya kayayyaki? Watau sau nawa na ke ƙirga kayayyaki, a gaskiya bana ma ƙirga kayayyaki.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh to, na farko shine nafisan na al'adata. Nafison wannan.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Eh to nakan yi tafiya mai nisa a ƙasa saboda wannan tambayar ta ce tafiya mai nisa take son ta jiyaya nisan tafiyar da nake iya.

Kina tafiya da sauri? A'a bana tafiya da sauri, sai in ya kama. A lokacin da nake tafiya da sauri shine idan ina da uziri mai ƙarfi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? A'a, ba na siya kuma dalili shine ni mai karamin karfi ne, shi yasa ba na siya. But ina sha'awa siya kuma ina son zan fara siya nan gaba in sha Allah.

Kana shuka tsire-tsire a gida? A'a, bana shukawa saboda gidan ba gida na bane.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh, ina yi harsashi lokacin da zan yi bacci.

Yaushe kake cin abincin dare? Icin abincin dare ne bayan karfe takwas, abinda ya tashi daga takwas da rabi zuwa tara wani lokacin kuma karfe goma.

Nan Tambayan ta ce, "Yaya kake jin hayaniya?" Kai gaskiya ba a barso bane. Ba na san hayaniya, yana hawa kai. Shi ya sa ba na zama ma inda ake yawan hayaniya.

Kana kunna bluetooth kullum? A'a, ba kullum nake kunnawa ba. Sai idan ya kama, nake kunna bluetooth.

Ya ya wurin aikinku yake? Wurin aikin mu babban guri ne, babban guri ne kuma akwai ma'aikata da yawa tunda makaranta ce, ajujuwa daban daban.

Tambayar nan ta ce kana kallon inuwarka? A'a, bana kallo kowane lokaci, sai in ya kama wani lokacin nake kalla.

Wannan tambayar tace kana fi kuzari da safe ko da yamma? Gaskiya na fi kuzari da safe ba da yamma ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyar hannu nake amfani da shi. Wato tsintsiyar laushi kinan ake share gurare.

Kana tara, ah, tsabar kuɗi? A'a gaskiya ba na tara tsabar kuɗi. Saboda I am not financial buoyant.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni saboda wayewar kai da kuma sauransu.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema a lokacin ruwa. Kwarai kuwa musamman idan ma na tabbatar da cewa za a yi ruwan.

Kana fatan samun cin yawa? Fatan samun cin yawa? Eh, ina fata.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A'a, ni nafi son zama. Nafison zama amma wani lokacin ina tsayuwa in ji ba.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Daga yaro so shine haɗuwar mu da wata ƙawata.

Kina son buɗe taga a ɗaki? Eh ina son buɗewa a yayin da in akwai zafi ina son buɗewa, watan idan ba zafi ba na buɗewa.

Wane gudu na fanka kake so? Na fi son idan har zafi ake sosai, to na fi son mai gudu sosai idan har zafi ake. Na ƙarshen wanda ya fi kowane gudu. Idan kuma ba zafi ake ba, to na farko wanda bai kai kowane gudu ba.

Yaya kake kawowa gidanku? A ƙasa nake kawowa saboda ina tafiya ne daga gidana zuwa gida, eh zuwa wurin aiki kuma daga wurin aiki zuwa gida.

Kana yin barci da rana? A'a, wanda yake a wurin aiki ina yaga bacci, bana bacci da rana sai dai ranar Asabar da Lahadi nake ɗan jarabai.

Ina son cin abincin titi--. A'a, bana son cin abincin titi. Gaskiya ni ba ma abocin cin abinci bane a waje. Na fi son in dawo gida in zo in ci.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To ni ba ɗan kasuwa bane, ni ba ɗan kasuwa bane wurin aiki ne na ka fita bakwai.

Wannan tambayar ta ce, "yaya kake sasanta rikici a aiki?" To, ina sasanta rikici a aiki ne a yayin da idan nayi kira a gare su gaba ɗaya, sai na ji ko wane ɓangare. Yaya aka yi abin da ya faru, ya faru.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son wuri mai haske, sai dai ba a kowane lokaci ba, yes.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Mukan haɗu ne gaba ɗaya duk wani abin da ya kamata mu tattauna, sai mu tattauna kafin fara aiki.

Kana cije farce? A'a, gaskiya ba na cije farce saboda alama ce ta ƙazanta. Mutum ya riƙa cizon farce da haƙora.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To gaskiya a zahirin gaskiya, yanzu dai bana shirin yin komai a ƙarshen mako yanzu tukuna, saboda sai na ga me makon ya zo da shi tukuna, kafin in shirin wani abu.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake ajiye kuɗi? To, me idan zubawa a aljihu ne, nakan yi folding nasu sai a saka a cikin aljihu. So, yadda nake ajiye, ajiye kuɗi kenan.

Wannan tambayar kuma ta ce, "Yaya dangantakarku da shugaban aiki?" to dangantakar da ke tsakaninmu shine dangantakar aiki kawai ana zaman lafiya saboda ana mata aiki tana jin daɗin yadda ake yi mata aikin."

Kana sanya safa kullum? A'a, ba kullum nake sanya safa ba saboda sai ya danganta da irin takalman da na sa a ranar.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa a yayin da nake wanka saboda ma ba ɗabi'a bace mai kyau.

Wane irin ice cream kake fi so? Ice cream da na fi so me kamshin strawberry ko kuma vanilla shine wanda na fi so.

Yaya kake neman izinin hutu? To gaskiya ni bana neman izinin hutu, saboda idan ka gan na nemi izinin hutu to sai dai in rashin lafiya ce ko wani abu ya taso da ganda daga d.

Bayannan tace yaya kake yanke shawara a aiki? To, ni ina yanke shawara ne a aiki a yayin da na ji menene ya faru, sai in yi tunani a kai. Bayan haka kuma nakan zo in je in samu waɗanda suke da fini shekaru kuma suka fi ni sanin rayuwa su ba ni shawarwarin yadda za a yi in yanke shawara mai kyau.

Me kake ci a wurin aiki? To ni ban fiye cin wani abu a wurin aiki ba saboda na kasance wanda yake ya fi son cin abinci a gida.

Bayin ta ce mene ne ka ke son canzawa a wurin aiki? To, abin da na ke son canzawa a wurin aiki shine matsayina. Na ke son a canza mun a ƙara mun matsayi gaba.

Tmbayannan na cewa wace rana kake zuwa kasuwa? To, ni banida takamaiman ranarda nake zuwa kasuwa. Data kama kawai inda akwai abinda zanyi a kasuwa kawai sai in tafi. Amma banida rana guda ɗaya tsayayyiya wacce nake zuwa kasuwa.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce, aa tarawa biyu, uku, huɗu.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake kiyaye kalmar sirri? A a a ai kalmar sirri abu ne babba a guna. Bana yadda in faɗa wa wani.

Kana rufe baki lokacin hamma? Tabbas ina rufe baki lokacin da in zan yi hamma. Nakan rufe saboda ko addini ya zo da haka shari.

Kana son abinci mai yaji? Tambayar kenan. A'a, ni bana son abinci mai yaji. A baya dai na so amma yanzu bana so gaskiya.

Menene irin takalma kake so? Waton wani irin takalma nafi so? Na fi son fam sandal shine takalmin da na fi so.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannun mu. Eh, mukan sa hannu ne da biro ko kuma a samu ruwan, ah, sa hannu sai mu sa.

Wannan tambayar tace me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Nakan samu gone in yi shiru in zauna ba tare da nayi wani abu ba sai in rika tunani.

Wane launi jak, eh, jakar ku ta kuɗi? To ni bani da jakar kuɗi. A aljihu kawai nake zubawa. So, ah, bare in faɗi launin.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina rabawa location kenan. Yes ina rabawa tabbas.

Ina kake son ciyar da hutu? Gaskiya na fi son in je Madina in yi hutu. Na fi son zuwa Madina gaskiya.

Ah tambayan ta ce kana da katin kasuwanci? Ba ni da katin kasuwanci, saboda ba kasuwanci nake ba. Ni malamin makaranta ne.

Wannan tambayar ta ce, wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh ƙwarai kuwa tana daidaita haske da kanta ba tare da an daideta ta ba.

Wannan tambayar ta ce kana fi son fanka ko AC? Gaskiya na fi son AC akan fanka, sai dai in babu AC.

Kana son ɗaukar hotuna? A'a, ni gaskiya ba ma'abocin son yawan ɗaukan hotun hoto ba ne. So, ina ɗaukawa amma lokaci lokaci.

Tambaya ta ce yaya unguwarku take? Yacce unguwar take. Unguwa ce waton na waɗanda suke matsakaita ƙarfi wanda ba su da ƙarfi sosai, haka nan kuma su ba talakawa bane.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Watau magance matsaloli sai na ga wacce irin matsala ce tukuna, sai in duba me ya aka yi matsalar ta faru sai in ɗau mataki.

Bayyana ta ce wane irin eh burodi kake fi so? Watan biredin da na faso shine soft ones nan kuma slice bread wanda aka yanyanke.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shi ne capital da kuma location.

Yaushe kake fara aiki kullum? A kan lokaci, da lokaci ya yi. Nake fara aiki, in dai a wurin aiki ne.

Kana yin addu'a kullum? Eh, aye, addu'a shine makamin mumini. So ina yi kullum a ko da yaushe.

Ku na sa yunifom a wurin aiki? A'a, mu ba mu sa yunifom a wurin aiki. A matsayin mu na malamai, sai dai ɗalibain mu su ne suke sa yunifom.

Kana cin salati? A'a, eh ina ci salat saboda yana da kyau a jiki, so ina amfani da shi. Yes, I do.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, horon ma ka san kala-kala ne. Kun san kala-kala ne horon. To mu horo, irin horon da muke samu shine workshop haka, so shine horon mu.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina sa su idan wanda nake ɗan zuwa gida da su ne, nakan sa su cikin folder. Idan kuma ajiye wa a wurin aiki ne to abun da nake nakan ɗan ajiye shi a kan tebur ne ko kuma shelf.

Kana iya ɗinka tufafi? Ah ah gaskiya ni ban iya ɗinka tufafi ba, saboda ni ba tela bane, so ban iya ɗinka tufafi ba, amma.

Ana yin wanka cikin, eh kana yin waƙa cikin zuciya? A'a, ni bana waƙa cikin zuciya saboda ni ba mawaƙi bane.

Tumbat ce kana kwana a gado ko ƙasa? Kai ina a matsayina na babban mutum ni a saman gado nake kwana. Kai ina.

Nan ta ce yaya kake jira a layi to? Yadda sauran mutane na samu sauran mutane. Idan layi aka yi a tsaye, ni ma a tsaye nake tsayawa.

Na sanya hula? Eh ina sanyawa. Musamman ranakun da suke mafi girma a gareni kamar Juma'a akina irin kayan da na sa.

Ana iya hawan keke? Eh sosai ma kuwa. Saboda na koyi keke ma tun ban kai ko ina ba. Tun ina yaro, nake tuka keke.

Menene kayan ciye-ciye da kake so? Ciye-ciye, ciye-ciye kenan da ka fi so.

Sau nawa kake share gida? Sau uku, mafi akasari sau uku. So idan an ɗan samu wata yan matsala ne na ke yake kai wa huɗu.

Wani drop yayi, eh wannan tambaya tace sau nawa kake karɓar kira a aiki? To gaskiya ni bana karɓan kiraye kiraye yawancin lokuta saboda idan ina bakin aiki bana son kiraye kiraye.

Wannan tambayar ta ce wane launi kake fi so? Na fi son launin, aa, sky blue.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau, amma lokaci lokaci. Ba'a kowane lokaci nake sanya tabarau ba.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau uku a rana nake sharewa. To wani lokacin ma yakan kai sau huɗu.

Tambaya tace kana cimma manufar tallace-tallace? To, eh, ina cimma manufar tallace-tallace.

Wane malami ka ke fi so? Abin nufi wai wane malami na fi so? To malamin da na fi so shine indai ɓangaren boko ne, malamin lissafi.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? To zan iya cewa duka biyu. Akwai ƙarfi kuma ina yi a hankali.

Yaya kake jurewa zafi? Kai gaskiya bana iya jurewa zafi haka nan. Babu yadda na iya ne, dan bana son zafi ko kaɗan.

Kana biyan kuɗi ta waya, eh idan transfer ne eh ina yin transfer ta waya. Amma kuɗin NEPA bana biya ta waya.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. To gaskiya ya danganta da wane irin wuri ne kuma me ya kai ne.

Ya kake taimakawa mutane? Eh taimako iri-iri ne, kuma ni yawanci taimakon da na fi son bayarwa shine ko in ba wa mutum kuɗi ko kuma yadda aikin da mutum zai yi ya samun kuɗi. Ya dogara kan da kansa.

Kana iya rera waƙa? Eh ina iya rerawa. Mame kenan amma ba wai in ƙera in haɗa nawa na kaina ba. Ina iya wa.

Me kake saya daga kasuwa? To, wani lokaci idan har na je siyan watau rigar sawa ko yadi a kasuwa, nakan siyo ko abinci da sauransu ne kayan masarufi.

Wannan tambayar ta ce yaya kake shirya ayyukan. To nakan tsara ayyukan ne yadda na san sun fi juna sauƙi da kuma wahala.

Wannan tambayan tace, me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abu na farko da nake fara yi shi ne, in sanya hannu.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu to yana nan a tsare yadda aka, aka tsara shi. Makaranta ta tsara.

Yace wane irin kayan ɗaki kake so? Kayan dakin da na fi so shine ɗan Dubai wanda yake set gaba ɗaya.

Wannan tambayar ta ce kana iya duba lambar QR. To lambar QR ɗin nan shine ban sani ba na post office ne ko wanne.

Wane irin yanayi kake fi so? Na fi son yanayin, damina, wato mara sanyi sosai kuma ba'a zafi.

Irin fim kake son kallo? Na fison yawanci na fison fim na Amerika ko kuma Chinese ko India.

Nawa takalma kake da su? Waton takalmana nawa ne? Takalmana guda uku ne, ba su da yawa.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ba mu da madubai da yawa. Madubi guda ɗaya ne kawai a gidan.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh nakan yi aiki bayan lokaci, musamman ayyukan da naga ya kamata wasu suyi basu yi ba sai ni.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki square ne teburin, kuma.

Tambayar ta ce kana riƙe riga a aljihunka? A'a, ba na riƙe riga a aljihuna.

Tambayan kuma tace kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki, da cikin ɗaki da falo.

Wannan tambaya ta ce, "Yaya kake magana da abokan ciniki, to duk da cewa ni ba, eh, ɗan kasuwa ba ne?" A cikin ruwan sanyi da kuma nuna kulawa a gare su.

Wannan tambayar ta ce wane kayan marmari kake fi so, wato wane kayan marmari ka fi so? Na fi son tufa, gwanda, abarba da lemo da kankana.

Tambaya ta ce kana iya jefa dutse nesa? Tambayar kenan ko zan iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefawa.

Wannan tambayar ta ce kana kare wayarka daga ƙwayar cuta, eh ƙwarai kuwa daga antivirus kenan, saboda ina yin updating duk application da ya zamo outdated.

Tumbayyar ta ce kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu yawancin lokuta ko in ce kullum ma.

Bayarnan na cewa wace ranace mafi kyau a mako. Rana mafi kyau a mako itace ranar Juma'a. Sai Litinin.

Wannan kuma ta ce tambayar ta ce kana kulle ƙofa kullum? Eh, a ko da wani lokaci kuwa ƙofa ta takan kasance a kulle.

Tambayar nan ta ce mene ne abin sha da kake fi so? Abin sha wanda na fi so a yanzu shine Maltina ko Yogurt.

Wannan tambayar tana cewa me kake yi dan kiyaye lafiya? Abin da nake yi shine exercise da kuma kare kaina daga biye-biyen mata ko cin abin da bai dace ba.

Wannan tambaya tashi saunawa kake rubuta rahoto? Niye rubuta rahoto? Sai in ta kama nake rubutawa.

Wannan tambaya tace, yaya kake son zama? Ina son in zamo babban attajirin, shahararren ɗan kasuwa.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net don kauce wa cutar, eh, cizon sauro.

Wannan tambayar ta ce kana zuwa gidan fim? A gaskiya gidan fim ba gurin zuwa na bane. Ni bana zuwa gidan fim.

Tambayar nan ta ce, rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Kuma yadda aka yi nasan yana da kyau, mutane ne suke gwadan cewa rubutuna yana da kyau.

Tambayan nan na cewa yaya kake inganta aikinku? To hanyoyi da dama na ke, akwai hanyoyi da dama na inganta ayyuka.

Wannan tambayar ta ce yaushe ka ke farkawa kullum? Ina farkawa ne ƙarfe huɗu ko huɗu da rabi kullum.

Wannan tambayar tace, me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Watan abun dake ƙara mana ƙwarin guiwa a aiki shine haɗin kai da muke dashi gaba ɗaya, so yana ɗaya daga cikin abun dake bamu ƙwarin guiwa.

Tambaya ta ce sau nawa kake kallon madubi. Ni ba na kallon madubi. Idan ma na tashi kallo sau ɗaya nake kallo.

Wannan tambayar na cewa kuna da WiFi a gida? A'a gaskiya bamu da WiFi a gida, ba mu da WiFi.

Kana fi son bus ko tagzi? Tambayar kenan. A zahirin gaskiya ne, na fi son bus akan tagzi saboda sakewa da kyau.

Ka fison kayan zaki ko na gishiri, gaskiya nafi son kayan gishiri bana zaki ba.

Wannan tambaya ta ce, kana sa turare kullum? Ee inasa turare kullum kullum kullum kuwa sai nasa turare kafin infita aiki kokuma bayan nayi wanka.

Tambayar ya ce, yaushe kake zuwa kasuwa? Ni bani da takamaiman ranar da nake zuwa kasuwa, sai in wani abu me muhimmanci ya kai ni.

Wannan tambayar ta ce wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da wata waya ce wanda yawanci a Afirka ake amfani da ita, wacce ake kira Techno Spark.

Wannan tambayar kuma tana cewa kana yin ciniki a kasuwa? To ni dai ba ɗan kasuwa ba ne, malamin makaranta ne ni.

Tambayar nan nacewa kana buga rubutu da sauri? Eh ina bugawa da sauri, na iyada sauri.

Wannan tambayar ta ce mene ne burin ku a aikin? To burin mu a aikin shi ne cimma abin da manufar abin da ya kai mu.

Wane irin nama kake fi so? Wato wane irin nama ka fi so? Ita ce tambayar. Na fi son naman rago ko na sa ko na kaza. Kazan ma in Hausa ba broilers ko agric ba.

Wannan tambayar ta ce, ah wane wani shago kake fi zuwa? Na fi son, na fi zuwa shagunan da ke kusa da gidana.

Wannan tambayar ta ce me ka ke yi lokacin da ka kamu da mura? A yayin da na kamu da mura nakan nemi, a nakan sa a yi min farfesu na kaza ko na kayan ciki mai yaji sosai saboda in riƙa zubo da murar bayan haka sai in nemi mada maganin mura in sha.

Tambayar nan ta ce kana zama kan gwuiwa? Eh, ina zama akan gwiwa, that is a yayin da nake sallah.

Tambayannan ta ce kana son karanta littattafai? A sosai kuwa ina son karanta litattafai. Dan akwai mahimmanci haka.

Kana amfani da kunnen waya? Tambayar kenan. Eh, ina amfani da kunnen waya lokaci lokaci.

Tambayan na ce wa wani launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada bulu ne amma na fi son baƙi.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Sabon faha, fasaha ina koyansa ne ta hanyar neman saninsa a yayin da na na na tabbatar da cewa akwai wanda ya fi ni sanin sabon fasahar. Wajensa nake zuwa ya koya mun.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci da in na ci na rage, nakan ajiye ne zuwa wani ɗan lokaci inna jin yunwa in kuma ci ko kuma in ba wa almajirai masu buƙata.

A wannan tambayar ta ce kana kunna tsaron baturi? A'a, bani kunna tsaron baturi.

Wannan tambayar tace nawa bokiti kuke da su a gida? Wato bokitai guda nawa ne nake da su a gida? Ina da bokitai sun kai guda biyar a gida.

Kana tafiya kasuwanci? A'a, bana tafiya kasuwanci saboda aikina ba na kasuwanci ba ne, amma ina fatan zama babban ɗan kasuwa.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, waton kenan ina karatu kafin kwanciya. Eh, ina yi wasu lokutan.

Tambayar ta ce kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai saboda tsaro.

Tambayar nan ta ce, yaya dangantakarku da abokan aiki? Gaskiya dangantaka ce mai kyau. Muna tare ana zaman lafiya, ana girmama juna da mutunci da mutunta juna.

Kana amfani da ajiya a hanyar gizo? A yanar gizo? Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo.

Wannan tambayar tace kana fi son fensir ko alƙalami? To gaskiya nafi son fensir, saboda kuskure za ka iya gyarawa amma alƙalami kuma ba ka iya gyara kuskuren da kai sai dai ka canza.

Ina iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki. Tsakin ma iri-iri, kala-kala, daban-daban da irin wanda kuke so.

Ce me kake ji ranar biyan albashi? Ina farin ciki, farin ciki na ke yi ranar da idan za a biya mu albashi.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa amma lokaci lokaci ba kowani lokaci ba ina ci.

Wannan tambayar na cewa, wane yanayin ɗaki ka fi so? Na fi son yanayin ɗaki mai sanyi ba mai zafi ba.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? A tambayar kenan sau uku, a rana, da safe, rana dare.

Wannan tambayar ta ce kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh nakan yi, musamman a yayin da idan na gaji kuma ina jin bacci.

Nawa ne yawan danginku a gida? Dangin mu a gida gaskiya za mu iya kai wa dari hudu.

Tambayar nan ta ce kana cire takalmi a gida? Eh, ina cire takalmi. Musamman idan zan shiga ɗaki, nakan cire takalmi.

Wannan tambayar ta ce kana fi son zama a kujera ko tabarma. Watan a binne fi, na fi son zama a tabarma ko kujera. Na fi son zama a kan kujera.

Yaya kake magance koke-koke? To ina magance su ne daga ji daga kowane ɓangare ɓangarorin.

Tambayar nan ta ce kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya wajen wankin kaya da kuma wanke wanken flets.

Fison tufafin auduga ko seleki. Na fi son tufafin auduga akan na seleki shina da daɗin sawa.

Wayar nan na cewa, ina kake ajiye makullenku? Makullai na, na gida, idan na dawo nakan sakalashi a kan, a jikin ƙofar saboda in dare yayi nakan kulle ƙofar.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo sosai saboda tun ina ƙarami na koyi yadda ake iyo a ruwa. In kuma ihu kake nufi, eh ina iya yi.

Kana jin tsoron kwari? A'a, ba na jin tsoron kwari, sai dai in suna da yawa sosai ko kuma most ɗun da suke cutarwa.

Wannan tambayar ta ce Nawa ruwa kake sha kullum. Wato ruwa, liter nawa nake sha kullum. Wata ran ma ba na shan ruwa gaba daya. Amma idan na zo sha kuma zan sha 50cl na sachet.

Tambai ba ta ce kana kunna sanarwar apps? Eh ina kunna wa lokuta lokuta sosai kuwa gaskiya ina kunna wa.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Yawan can lokuta ina fi son matakala saboda is also yana ɗaya daga cikin motsa jiki, amma lift ya fi daɗi.

Wannan tambaya ta ce kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ina son su kuwa sosai.

Wannan tambayar kana iya amfani da kwamfuta? Eh, na iya amfani da kwamfuta. Saboda abin da yana ɗaya daga cikin abin da na karanta.

Wannan tambayar tace yaya kake tafiya zuwa gurare. A ƙasa nake zuwa idan har wurin babu nisa sosai, wasu lokutan kuma nakan hau abun hawa.

Wannan tambaya tace, kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga, ko a ɗaki, ko a wurin aiki, ko a mota.

Tambayyanan ta ce wane irin wasa kake fi so. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda ina yinsa ko yau na yi.

Wannan tambayar na cewa wane wasa kake son yi? Wasanni ne guda biyu, da wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan ƙwallon raga, basketball ke nan.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? To ni bana ma yi kwata-kwata saboda ni ba mai ƙarfi bane kuma ko da zan yi sai dai in siyo ko kuma in sa a dafa kayan abinci sai a raba wa mabukata.

Nawa kake amfani da wayarka? Ina yawan amfani da wayata a zahirin gaskiya saboda ba zan ma iya kammata ko kimantawa ba saboda yawan amfani da waya.

Tambayan nan ta ce wane abinci, wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da na fi so shine ko dambu ko shinkafa fara da mai.

Wannan tambayar tace kana jurewa barkono mai yaji? Gaskiya ba na jurewa. Ina dai kokari dai amma ba na jurewa.

Tambayan nan ta ce, yaya kake shakata lokacin hutu? Yadda nake shakatawa lokacin hutu shine tare da iyalina, wani lokaci kuma mu fita tare.

Sau nawa kake amfani da intanet? Sau da yawa, sosai ma kuwa ba kaɗan ba. Ba zan iya kimantawa ba.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aike shine, yaran da ake tunanin ba su san komai ba. Mun yi grooming nasu sun zama wani abu. Hamda.

Wannan tambaya ta ce, kana bin ka'idojin aiki? Kwarai kuwa. A yi hakan, bin ka'idojin aiki shine abin da ya fi, shine daidai.

Matambaya kuma ta ce sau nawa ka ke share ƙura? Share ƙura? Oke ƙura, iya adadin da iƙura naga ƙura, iya adadin sharewa.

Me kake yi don ƙara aiki? Wannan tambaya ce, tambaya ce ta ce, me nake yi don ƙara aiki a yayin da.

Tambaya ta ce "yaya kuke aiki tare da ƙungiyar?" Muna aiki sosai yadda ya dace, kowa kuma yakan kama ɓangarensa, ya yi abin da ya dace a kan lokaci.

Wannan ta ce yaya kake jagorantar mutane? Muna jagorantar mutane cikin mutuntawa da gaskiya da kuma nuna adalci a gare su.

Menene abunda kake yi don nishadi? Abunda nake yi don nishadi shine kallo.

Tambaya nan ta ce, yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Sai na saurari na sauran mutanen tukuna, sannan zan ce to ga na wa ra'ayi idan har ban samu wanda ya kai nawa ba.

Tace yaya kake tafa,? Haɗa hannaye biyu nake, kuma sau uku kawai na ke tafawa.

Tambayan tace kana rubuta, kashe kuɗi, kuɗin aiki? Eh, ina rubutawa. A duk yayinda aka kashe kuɗin aiki, ah, wurin aiki.

Kana ci da cokali ko hannu? Gaskiya ni yawancin lokuta da cokali na ke ci, ba na ci da hannu.

Kana kallon taurari da daddare? Tambayar kenan. A'a bana kallon taurari da daddare saboda in na shigo gida ma shiken.

Tambayar ta ce, "yaya kake daidaita aiki da rayuwa?" A'a kowanne ina bashi muhimmanci a ba wa kowanne lokacinsa. Ba na kawo aiki cikin rayuwa kuma ba na kai rayuwa cikin aiki."

Tambayan ta ce, wane launin bangoginku suke. Wane launin bangoginku suke? Bangon gida na ɗaki na kore ne, na tsakar gida kuma da waje milk kala.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe idan na tashi kafin in yi alwala nake yin haka.

Wani irin miya kake fi so? A, i ai ni nafi son miyan ganye sosai saboda aikin da miyan ganye yake a jiki.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? A tsakar gida gaskiya babu ƙasa, sai dai a wajen gida. Ƙofar gida kenan kuma yashi ne.

Wannan tambaya ta ce wayar ka na cika ajiya? Eh, yana cika ajiya sosai ma.

Tambayan nan ta ce, yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ne ƙarfe ɗaya ko biyu nake cin abincin rana.

Tambayan na cewa ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar kabarin fiyayyen halitta annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam a Madina.

Kuma ta ce, yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To a zahirin gaskiya ni dai ba dan kasuwa bane.

Wannan tambaya ta ce, yaya kake kula da gashin ku? Gashi na ina kula da shi ta hanyar wankewa da kuma tajewa.

Wannantambayar na cewa menene yake sa ka yi dariya, yake saka ka yi dariya. Abin da ke sa ni dariya sai dai barkwanci da wasu ababen dai.

Ina dai, wannan tambayar ta ce ina kake tofa miyo? Ina tofa miyau ne a yashi ko kuma cikin banɗaki se influshing.

Baita ce. Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani ne da sabulun Premium Cool.

Wannan na ce wa sau nawa kake goga haƙora? Wato goge haƙora ke nan sau biyar rana a da yayin da zanye al'ul si na goge.

Na fi son shinkafa ko tuwo wannan ita ce dambe, eh na fi son tuwo akan shinkafa.

Mutum bai tace kana cin citta a abinci? Eh, ina ci. Idan har aka samu a abincin ina ci.

Tambayar nan ta ce “Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu mai kyau ce gaskiya. Muna zaman lafiya da juna da kuma girmama mutum juna da mutuntawa.”

Yaya kake gaishe wa mutane? Sallama na ke yi wa mutane wato yaya kake gaida mutane? Sallama na ke musu. Idan suna kusa sai muyi musabaha.

Wane 'ya'yan itace kake so? Na fi son 'ya'yan itace. Na fi son lemon zaƙi, tufa, abarba, gwanda da kuma ayaba.

Tambayan nan ta ce wane app kake amfani da shi don saƙonni? App na saƙonni message kenan, sai messenger, sai kuma email.

Kana raba ayyuka ga wasu? E, ba wai in ɗauke su aiki a matsayina na wani ba. Eh, idan aiki yayiwa wani yawa ko wani bai zo ba nakan raba masu shi.

Kana da babbar gida? A'a, gaskiya ba ni da babban gida. Gidan da nake ciki ma yanzu, gida ne na haya.